Eh tabbas. Na fi son shinkafa fiye da tuwo. Ai ni like tuwo nature. Gaskiya na fi daukar tuwo a shine abinci na. Eh na fi daukar da au tuwo. Na fi daukar shinkafa a shine abinci na wanda ni like. Ta fi ma zaman mun tafi rike min ciki.

Aaa, yanzu abinda na fi so na sha shine Exotic. Wallahi, abin da na fi so don balan shakenan shine Exotic da abun sha. Lemun can yana ɗan burge ni, kalar lemun.

Ina magana da abokan ciniki cikin tausasawa da murya mai daɗi da ba su, da ba su amsa, ko ince da mayar musu da amsa mai daɗi wadda za su ji daɗin kasuwanci.

Eh akwai dabbar gida a gidanmu. Akwai dabbar gida. Irin ta kiwo haka akwai ta, muna da ita.

Eh ina iya dafa abinci. Ko ince ina ma dafawa. Wa zubin gida basa nan ko kuma ina ba su riga sun dafa da wuri ba to ina iya dafa nawa sannan inci in fita.

Yauwa irin yanayin da nake so ina son irin yanayi wanda gari zai yi lillibi ba rana sosai haka kuma lillabin bai wani haka sosai ba dai ya zama na dai ɗan inuwa ce haka mai iska. Kalan wannan yanayin nafi so.

A'a gaskiya bana kallo ma. In ba wai idona ne Allah ya kaishi gurin ba, bana kallo. Gaskiya bana kallo.

Lamba mai albarka lamba ɗaya ce, ita ce ba kamar ta. Ba wata lamba da ta kai ta lamba ɗaya.

Eh, it depends on-- eh wani zubin ina riƙewa, ya danganta. Wani zubin kuma ba na riƙewa. Amma dai mafi akasari in ba wai a tsaye nake ba, shine nake riƙewa amma in normal tafiya nake ba na wannan.

Eh, ina shiru an yi fyade da tsarin lokaci. Yanayin yadda kowane aiki zan yi shi a lokaci kaza in yi ƙoƙari naga na yi shi kan lokacin, na gama shi.

A kai muna da, muna da mu, lallai mun kai sha biyu ne dukan yawa dangi na gidanmu. Mu sha biyu ne a yanzu haka.

Eh tabbas ina iya hawan keke. Ina iya hawan keke in tuƙa shi, in hawa ta wani ɗan training ko don aiki. Ina yin wannan.

Eh tabbas ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. A wani zubin nakan jera su, wasu kuma in goge su in dauko sababbi in jera su.